In na ci abinci kuma ya rage ina ba mutane da na san kam sun fi so ko kuma suna so sai in ba su abincin. Haka ni ke yi da ragowar abinci.

Eh ina daidaitan aiki nane da rayuwata inda yakamata kuma bana haɗa duka biyu tare aiki lokacin aiki kuma rayuwa na rayuwa nan rayuwa nane kuma ba a cikin wajen aiki ba.

Eh, ni kam ni mutumi ne wanda yake iya bada bakawanci sosai, saboda in dai ina samu baƙo ina matuƙar bashi girma kuma yi mai abubuwan da ya kamata.

Eh ko wani ƙarshen mako abun de nike shiri itace inje waje wane waje mekyau incin buri kuma incin abu mekyau inje de mutanen de nike so haka ne burina.

Wurin aiki na, yana da kyau kuma mutane suna zuwa inda yanda ya kamata. Mutane na so su shiga wajen aikin mu saboda aikin mu baya bada wahala kuma aiki ne wanda mutum zai iya yi, inda yake, mutum inda yake so.

Ina yin addu'a kullum da ake yi ƙasan ni musulmi ne kuma musulmai suna yin addu'a koyaushe saboda haka kullum na ke yin addu'a, addu'a me kyau da.

Abincin da na yi don nishaɗi ita ce wake. Wake wake naga cikin abincin da na fi so don nishaɗi na sai in yi ta inci.

Eh, ni ina dafa abinci gaskiya, saboda na jima ina zama da kai na nake dafa abinci kuma ina dafa ma mutane kuma ina yi in suke so zasu ci. Ni nake dafa abinci na da kaina.

Ah ban cika sa safa ba, sai dai in lokacin sanyi ne ko kuma indai akwai muhimmanci ko kuma ina ɗaki kawai nake sa safa.

E gaskiya na kan kulle ƙofan ɗakina kullum ko da yaushe saboda tsaro saboda ai ya kamata mutum dinga tsawa kyan shi kuma ya dinga lura da yadda kome a bunda yake faruwa a alamarin shi.

Eh, abun da yake ba mu ƙwarin gwiwa shi ita ce aikinmu da muke yi muna kusa da mutane ne. Kuma in mutane sun gan aikinmu suna jin daɗi, jin daɗin mutane akan aikinmu shi ne yake kawo mana ƙarfin ƙwarin gwiwa wajen aikinmu.

Da ina zuwa aiki lokacin daidai da yake aikin mu, aiki ne wanda yake an samu a tsari kuma an tsara am lokacin zuwa da kuma lokacin tashi. Saboda haka ina zuwa daidai kullum zuwa wajen aiki.

Eh akwai app da dama wanda nake amfani da su amma wanda zan ce in ke amfani da shi ne wanda yafi itace WhatsApp da yake ina magana da mutane akai kuma suna tuko mun hotunan ta wajen nan shiyasa nafi amfani da shi.

Eh gaskiya ina son ɗauka hotuna saboda ɗauka hotuna na yana ɗan sani in tunani da abubuwa da suke gabatar da suke baya kuma ina son in tuna da waɗan su ababe.

Eh na kan tara kuɗi ama ba saba kuɗi hakan nan ba so bu da kuɗi ne wanda ake bani a wojan aiki saka muko aiki da na yi maso. In soka bani se sai se abu buwa da a vabe da ya kamata na in saya.

Ai koh wane irin shago ka nake zuwa da yake ai buƙata, duk lokacin da na tashi buƙata bu ba shago da bana zuwa nde domin samun abun da naki so.

Eh dangantaka na da maƙwabta na, danganta kane da kyau da yake ai kasan annabi ya ce wai maƙwabta su suna da haƙƙi kan mutum, saboda haka ina saduwa da su zamane mai kyau.

Eh ina gmrufe baki lokaci hamma saboda kar abubuwa su zo su shiga mun baƙi, saboda haka duk lokacin da na tashi amma dole zan samu hannu kuma wajen hannaye na sai in rufe bakina da shi, haka na nike lokaci hamma.

Eh ina duba kalanda kullum da yake ni da ɗalibi ne kuma wanda yake zuwa makaranta kuma dole na sai na rubuta lokaci saboda haka ina duba kalanda kullum.

Eh ina tauna goro saboda goro ai abinci ne wanda Hausawa su ke suna so kuma suna ƙarrama shi saboda haka goro abu ne da na ƙi ci.

A a bana zama kan giwa sobo da banida giwa kuma ban iyi yanda ake zama saman giwa ba saboda haka banza sama abunde kake jin tsoro ina jin tsoron giwa sosai.

Eh gaske ina shan magani a lokacin da ban da lafiya, to lokacin da na tashi rashin lafiya sai in sha magani amma bawa ina sha magani akai tsaye hakanan ba sai lokacin da ban da lafiya kawai nake shan magani.

Eh, ina duba adopter ne kawai dai saboda tsaro musamman yanda ake rayuwa yanzu dole se mutum yana da. Dubawa saboda kuskure da kuma s samu biyan buƙata mei kyau.

Akwai abubuwa da dama da nake son in canji, a gurin aikin mu kamar irin ƙofofi nan da muka shiga ofis da shi sun ɗan. Sun ɗan jima kuma sun fara yi mana wai suna buƙatar gyara. Baciln haka akwai fenti na ofis ɗinmu da kuma shima aka mata ace an sake. Akwai abubuwa da dama dai yana buƙatar canji wajen aikin mu.

Ehh, da safiya ina ɗan ci abincin da dama. Wani bisa yin sha, sha shayi da kuma biredi. Wani bi kuma sai inci wani abu daban amma abun da na fi ci da safiya ita ce biredi da shayi. Wannan na fi ci kennan da sassafe.

Eh gaskiya so ɗaya nake yanka farshe a cikin sati ko kuma wani bayan sati biyu sai in yanka shi amma rana ranan wannan nake ranan asabar ranan wannan na nafi yanka farshena ranan alhamis shi ne na fi yanka fakce.

A nakan wanke tufafi duk lokacin da ya kamata in wanke, duk lokacin da ya yi datti sai in yi wanke shi. Kuma babu lokacin wanda dai na tsara na wanke wa, sai lokacin da na gan ya yi datti sai in yi wanke.

Eh na kan kallon inuwa ta domin lokacin da muke ƙanana muna wasa da inuwa muna kallon shida daddare amma yanzu muka, girma yazo saboda haka duk wasan nin na su mun wuce.

Eh, labulenmu yana launi na hanyar tisi mai kyau ne. A wajen ne labulemu yake kuma muna da dangantaka da mutane sosai.

Yanayi da na fi so ita ce yanayi da nake da kuɗi ina da wani canji a hannu. Turu lokacin na yanayi na nake so amma ban so yanayi da kawai zama kawai baki kuɗi ban so wancan yanayi.

Eh, lokacin da muna cikin ƙungiya ne muna yin aiki saboda musamucin nasaran ƙungiya kuma duk abin da ƙungiya za su so akan mu ke yi a ayyukan mu.